Ina kake ajiye maƙullin ka? Ina kake ajiye maƙullin ka? To gaskiya ni bani da wani takamammen wajen ajiyan maƙullai na. Dawwa idan maƙullin mota na ne, a kullu yau min yana tare da ni, yana aljihu na. Inna kuma je zan kwanta, inyi bacci ne, na kan cire shi da wanda han ciki ne, yana cikin aljihun wanda na sake na dewa in kwanta. Hakika kuma shi key na ƙofa shi ma yana nan a aljihu ne, hedai idan mutum ya dawo gida, zai iya ya buɗe ƙofa saiya maida kin ta ciki saboda ya kulle ƙofa dare yayi amma bani da wani takamammen lokacin da zan ce ko waje da zan ce ina ajiye maƙulli. Saboda ma riski ne idan kowa ya san, "ai yau nan wajen nake ajiye maƙulli, yau nake ajiye maƙulli yau." Gobe idan ya tashi zuwa zai zo da niyyan zai je wajen ne ya ɗauki maƙulli. To ko da idamma wata kila adan kwai entrance ko ace wani dan matsalolin da se dan iya protecting dinshi dama ya ɗauki ma kullin to ka ga gobe idan ya tashi zuwa zai zuwa a shirye da abin da zai kawar mishi da duk abin da yake tare mishi daga wato wanda asalin maƙullin. To ni a gani ina ajiye maƙulli, a waton waje ɗaya gaskiya kamar hatsari ne. Saboda idan mutum ya lura da cewa kana ajiye maƙullin ka koyaushe a wajen, zai iya waton bibiyan ko baka nan ya zo ya ɗauki maƙulli. Ni dai gaskiya a kullum yau mun, inda nake tafiya ina tafiya da maƙulli na ne. Bana barin maƙulli na a wani waje. Ko in na shiga gida ma, maƙulli na na tare da ni ne. Hmm. Ko ina dan je, ina tafiya da maƙulli na ne. Hmm.

Yaya kake son zama? So gaskiya ni na fi son in zauna a ƙasa kamar yadda mutanenmu suke yin zaman su tun dada. Wannan zaman da za ka yi ka nan washi a fanka sai kaɗaɗɗen gida ko jikin wani ɗan garu haka ko wani abu. Hane zama dai kala kala ne gasan nan. Wani zaman da yake kuma ni ma'aikacin gwamnati ne, in naje aiki kaga babu damar yi wannan irin zaman. Ba ta in zauna a ƙasa se de in zauna a kan kujera. To idan ni na samu na zauna a kan kujera shine nakanɗen samu in ji daɗi ko inɗan yin relaxing ko inɗan samu ɗan natsuwa. Kuma wani lokaci kamar in zan ci abinci, na fi son in zauna a ƙasa. Kuma wani lokaci idan na ɗan gaji, inɗan zauna a ɗanshin gida, inɗan balancing in ji daɗi. To ga irin wayannan zaman gaskiya a kullum sukan yi min daɗi, nakan ji daɗin su.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? To, indai ba wai ko ban gane wannan maganan da kuke yi ba shine a nihi gaskiya tunani na shine kaman ko a ce kana san ɗaura ƙafa ɗaya akan ɗayan ƙafa lokacin zama. To gaskiya idan na zauna na ɗan jima wani lokaci nakan ɗan ƙetare ƙafafuwata domin in ji daɗi in ɗan yi kuma ɗan rage min ƙafa ɗaya ɗan stress. Bayan haka sai in dan sake shi ma juyawa ɗayan ƙafan shi ma in sake ƙetara shi a kan ɗayan. Wannan abubuwa ne da nake yi sau da yawa a lokacin zama. A wani lokacin ma nakan ƙetare ƙafafuana a wajen zama ba watan tare da ainihin ko ni na ma san cewa ko a'a na ƙetare ƙafa ko a'a bai ƙetare ƙafa ba. Amma wani lokaci sau da yawa ina zaune kawai sai dai in ga ƙafofina a ƙetare wani lokacin ma ba tare da na san yin haka ba. To shi a gaskiya ƙetare ƙafa ba ya fi zuwa mun especially idan ina zaune a kan kujera mana ɗan jima da zama sitting position ɗin kan kujera. Na kan dan shingide in dan jetara ƙafana ta wani gefe in dan samu dan relaxation in dan samu dan releaf sai kuma anjima in sake ƙetara kafar shima ta dan wani gefe to hakan de nakan yi shi sosai sosai idan ina zama. Um ko a gida haka ba a kan kujera ba ina ɗan zaune nakan ɗan ƙetara ƙafafuwana. Idan yanzu haka ma da nake magana ina kwance ne kuma ga ƙafafuana a ƙetare. Ina ɗan shinge ina ɗan kwance na, ina jin daɗi da ƙafafuwana a ƙetare. Wani lokaci ko na zauna zan ci abinci nakan ɗan ƙetaren ƙafafuwana dan hakan ya fi sani natsuwa da kuma kwanciyar hankali wajen cin inna ƙetara kafafuwsna abinci ko a ina nake zaune idan ɗan ƙetare ƙafafuwana to alama ne wannan gaskiya ina jin daɗin wannan yanayi na zama sai shiya sa nake dan ƙoƙari dan ƙetara ƙafafuwana. Wani lokacin kuma ba na ma sani sai de kawai dai in duba in ga a ƙafofina ma a ƙetare suke. To hakan yakan faru da ni sosai sosai. Na ƙetare ƙafa a lokacin zama sosai.

Wacce hannu kake amfani da ita? To gaskiya duka hannayena ina watan asalin in ce amfani da su. Sai dai kuma yanayin yanda Allah ya halicci mutane wasu Allah yakan basu dama na su iya duka amfani da duka hannayensu guda biyu wasu kuma Allah bai ba su damar haka. Wasu za ka ga eh duka hannayen guda biyun suna amfani amma kuma ƙarfi da yin da wannan ɗin aiki zaka lura kaga ba duka hannayen suke da ƙarfi ɗaya na aikata abu ba. Wani hannun yakan fi wani hannu ƙarfi, wani hannun kan fi wani ƙarfi wasu hannayen kuma gasu nan dai da yadda Allah ya yi su. To haƙiƙanin gaskiya ni badame ne watan idan an ce badame da ma'ana watan ni mutum ne wanda nafi yawaita ayyukai ta yin ayyukana ko kuma na fi yawaita amfani da hannunta ta dama. Hannuna na dama shine hannuna wanda ya fi duka hannayena biyu ƙarfi. Shine hannun da idan ina yin abu yafi kowane hannu a cikin hannayena amfani. Yafi su flexibility, yafi su yin komai na ɗauko ɗauka ajiye sauke saukarwa na, na hannuna. Ince ni badame ne. Da hannun dama nake yin tra ayyukana, nake almost komai da komaina da hannun dama ne. Yafi mon daɗi in zan ci abinci hannun dama ne, in zan sha ruwa ma ɗaukan kofi ma da hannun dama ne, in za muyi sallama da mutane ma hannun dama ne, in za muyi maina hannun dama ne, idan zan yi bye bye ne ma hannun dama ne, idan zan yi rubutu ne ma hannun dama ne. Toh kuwa kaga dole ne ince ni na nafi amfani da hannun dama ta a bisa kan duk kowane sauran hannaye da na jikina nafi amfani da hannun dama ta. Ita ce ke ke bani dama in yi duk wasu abubuwa da zan iya da kuma ita ne nake iya ɗaukan abu mai nauyi ko kuma abu wanda sai da hikima ne mutum zai ɗauka ba wai ƙarfi bane. Wasu abun da hikima ne. To hannun dama shine yafi mun sauƙi na yin manipulating abubuwa wannan da sauƙi. Na fi amfani da hannunta hannun dama.

Yaya ka ke kawo wa gidan ku to wannan dai tambaya zance akwai tsarkakiya a cikinta don ban gane asalin ma'anar abun da suke so ba. Yaya kake kawowa gidanku? Ko kuma yaya kake dawowa gidanku? To ni dai gidanmu zance gidanmu ne inda a kulli yaumin nasan ina da entrance ina da hudumi na shiga da fita cikin wannan gidan kuma har ga Allah ni ba wani mutum bane mai wani wannan ɗin ƙarfin arziki ni mutum ne mai wadatan zuci wanda babu abunda zamu iya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala a yau banda Alhamdulillah Allah mun gode maka mai kowa mai komai da ka bamu iko muka kai har zuwa wannan lokaci. To a kulli yaumin dai dai abunda nasamu nakan yi iya ƙo ƙarin bakin ƙoƙari na in ga nayi amfani da shi wajan magance damuwata da kuma damuwan gida. Dan haka ne muke komawa gida muje muga menene matsalar da akwai a gida menene zamu iya musu da kuma menene suke buƙata a wajan mu yawa.

Wane launi bangoginku suke? To gaskiya bangoginmu sai a hankali saboda bakar, maganan gaskiya ma, don ce inda nake zama na farko kaman lambu ne wajen. To kaga kuma in ace maka waje lambu ne, kai ma kana sanin cewa bangogin wajen ba za su yi wannan ba. Gaskiya kamar ni zan ce cikin gidana, bangunan cikin gidana gaba ki ɗayan su ruma ya ɗan taɓa su ko zan ce sanyi ya kama su. Don haka ya kasance ma ba da jimawa ba. Na kira wato asalun ma'aikata wato messing da wannan su zo wato asalin duba mu. Mene ne ya kamata za a yi ma su wato wa'innan bangunan. To gaskiya abinda suka ce min shine sai dai idan zamuyi waton screeding mai kyau in munyi screeding mai kyau sai mu wato asalin nemi. Wata seal se mu sa a cikin simintin screening ɗin saboda don ya ba da wato ma'ana kuma wato asalin ƙarfi don kar kuma wani ruwan ya sake zuwa ruma ya sake damun bangon.

Wana aikin gida kake yi kullum? To, gaskiya, ba zan ce ga takamammen aikin da nake yi kullum ba. Wani abun da zan yi yau, ba yin shi kuma nake yi gobe ba. Abin da kuma zan yi gobe, ba yin shi kuma jibi zan sake yi ba. Misali, ina da ayuka kaman haka da nake yi a gidana. Na ɗaya ɗibo ruwa na biyu shara na uku, wanki, na huɗu, wanke wanke, na biyar, gyara gado, na shida, mopping da dusting. To wa'innan abubuwane wanda yakamata ace daidai activities ne amma kasancewan ni kaɗai ne nake zama a gidana kuma ba shugaban ƙazamai ba ne ni, ba kullum yawan nake yin wa'ina abubuwan ba. Wani lokaci ma sai inyi kwana biyu, uku kafin na har inzo in sake yin wasu abubuwa. Kaman na farko ma, in ce shara. Sharan nan wani lokaci zan iya in na yi shi yau, sai dan bayan kwana biyu kuma kafin in sake yin shi. Tunda ni kaɗai ne, ba wani tare datti ni ba ni ko mai na is arrange. Tokaga ba tare datti nake yi ba. To bayan kuma sharan nan akwai mopping. Shi ma mopping ɗinnan ba kullum nake yi ba. Akwai kuma gyara gado. To, gyara gadodai zan iya cewa in ba wai kodan ƙiuwiya ba, shi kan zan iya in yi shi kullum. Saboda wajen kwanciya ne inkazo ka kwanta ma inwajen a gyare ne kafi jin ni'iman watan shi asalin baccin amma in waje kuma ba a gyara yake ba, to babu wani fa'ida ko kuma ni'ima shi baccin da ake yi wato asalin samu. Akwai kuma me yake da sunan shi, watan dafa abinci. To, shi abinci dai in ba ka ya zama dole a ci shi. To, shi kan zan iya ce shi wannan aiki ne wanda kullu yaumin ina yin shi. Shi ne dafa abinci da kuma wanke wanke. So wa'innan kan gaskiya ba boyeboye ko kuma ba son zuciya zamu iya ce su a kullu yaumin mu kan yi ƙoƙari mu yi su. Saboda mu zamu ci abinci kuma da wasu ɗan abubuwa.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To shi rikici dai ko a ce tashin hankali ba shi da kyau. Ba abu bane wanda za a so a ce kai da wani kaza suna rikici. A'a wani kaza da wani kazo suna rikici. Ba wani da akeyin shi haka ba. Shi rikici misunderstanding ne ko zan ce rashin ganewa ne tsakanin mutum da mutum. To a kullum yaumin idan ka sami kanka a tsakanin irin waɗannan mutanen da suke rikici, ba a wajen aiki ba, a'a ba a gida ba, a duk inda suke rikicin kuma kai ka tsinci kanka a tsaka-tsakiya a matsayin wanda zai yi ƙoƙarin sasanta wato shi wannan rikicin. To a gaskiya ya kamata akwai abubuwa kamar haka da ya kamata mutum ya yi. Kada ka kasance don an yarda da kai ka sasanta rikici, ka zama mutum wanda kake goyon bayan wani ɓangare. Abinda yakamata kayi amatsayinka tunda kai sasantawa aka awo ka kayi kada ka yarda ka goyi bayan koda mutum guda ne iya ƙoƙarin da zakayi shine duk wanda aka kawo maka sunayensu nan acikin mutanen da sukeyin riciki sai ka bibiyesu ɗaya bayan ɗaya idan haɗa su a waje ɗaya zai yi maka wuya. Sai a'a ka neme su ɗaya bayan ɗaya sai ka kira, "A'a Malam Audu menene ya haɗa ku tsakaninka da Malam Ƙaza ne? Na ji ga shi an ce kuna rikici." to kaga idan kayi haka kaji ɓangaren malam audu sai ka nemi malam ibrahim shima malam ibrahim menen gaskiyan lamarin naji ance kuna rikici da mutuminka malam audu Malam Ibrahim shima sai ya gaya maka, "Shima irin nashi labarin." To bayan ka zauna ka ji wannan labari daga ɓangaren wannan, ka ji kuma daga ɓangaren shima ɗayan. Ka zauna sai ka tantance ka tace kaga a'a cikinsu anya akwai wanda shine yake da gaskiya. A'a cikinsu akwai wanda shi ba shi da gaskiya. In ka duba kuwa haka ka gane sai ka ce to, "Wani kaza abubuwan da kuka yi ɗinnan, na duba na gani cewa a cikin rikicin nan gaskiya kai ga wajen da kaɗan saɓa, kai ma ga wajen da ka saɓa." Idan ka yi haka ka ga ba ka bi goyon bayan kowa ba. Ka gaya ma kowa cewa eh a'a abin da suka yi nan a'a sun saɓa ma juna. A'a ba su saɓa ma juna. Gaka kowa da kowa ka gaya mashi cewa ga inda ka saɓa saboda nan gaba kar a zo kuma a sake maimaita irin abun da aka yi har ya kawo wannan rikicin. To sai ka gaya ma kowa dalla dalla, "A'a kai wane kaza a nan wajen da ka ce ka zaɗu nan a'a ba abin da ya kamata ka ce ba shine ko kuma ba abin da ya kamata ka yi ba kenan. Da ai kai ba ka yi haka ba da haka bai yi ba. To kai tun da yanzu dai an riga da an yi maka laifi to ka yi haƙuri." Sai a kiyaye na gaba. Shi rikici ba a goyon bayan wani wai dan ka san shi. Ba a kuma goyon bayan mutum saboda kana ganin a'a shi gobe zai iya yi maka wani abu ko kuma zai iya taimaka maka. Shi rikici ana sasanta shine saboda ayi adalci a bawa kowa rashin gaskiyanshi in akwai rashin gaskiya. A bawa mai gaskiya shi kuma gaskiyanshi a wajen da yake da gaskiya. To idan ko kana yin ƙoƙari kana yin haka in sha Allahu za ka ga kana iya magance rikinciku da suke faruwa tsakanin mutane da kuma wajen aikinka. Don't be a one sided person. Ka kasance mutumne mai ji daga kowane ɓangare kafin ka ɗauki decision ɗinka.

Wane launi idanunku suke? Toh launin dai na san zan ce ko kala kenan ko me. Toh gaskiya ni dai launin idanu na zan iya ce maka fari ne da kuma ɗan kwayan baƙi nan. Kaman yanda na tabbatar da cewa yawancin mutane suma idanun su farare ne sai wannan ɗan launin baƙi, ɗan kwayan baƙi da yake watan asalin tsakiyar ido. Amma akwai wasu mutane kuma da zaka gan su shi wannan ƙwallen ɗan baƙin da yake cikin idon nasu ba baƙi bane. Wasu nasu za ka gan shi yayi blue blue wani nasu yayi brown brown. Toh launin kalan idanun mutane kenan. Amma ni dai nawa ni Abdulhameed Dalhatu launin ido na gaskiya ba brown bane ko kuma ba blue bane. Ni launin ido na fari ne watan asalin wannan ɗin shi kuma pupil ɗin wato ɓaƙi ne. Haka yanayin ido na yake. Amma wani lokaci da yake naka ɗan yi ɗan wasu abubuwa, aiki da wasu kuma ɗan tagomashi abubuwa. Wani lokaci idan ka kalle ni zaka ga watan shi asalin launin idon nawa ya canja ba fari bane. Wani lokaci zaka iya samu na na ɗan ebu kaya. Za ka ga shi launin ido na ja ne sai kuma ɗan kwayan baƙin da yake cikin shi. Toh a wani lokaci kuma idon nawa fari ne abin shi pat sai wannan ɗan kwayan baƙin da yake cikin ido. Haka dai ne launin ido na yake.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? To wannan tambaya ana tambayar ma'aikatane idan ni na kasance ba mai aiki ba ne, to kunga ba wani magana ko ina zuwa aiki lokaci daidai ko ba na zuwa. Amman dik da haka dai, bisaga yanayin tambayarku zan iya ce maku. Eh, a gaskiya ina iya ƙoƙarina inga na ki lokaci na zuwa wato wajen aiki. Kullu yaumin iya ƙoƙari na shine in tashi da wuri, samu in yi wanka, in shirya da wuri, in tafi wajen aiki kafin in latti. Ba ko yaushe nake da dama ko nake samun ƙwararru ko izinin wannan ɗan tafiya watan shi wajen aiki akan lokaci daidai ba. Amma alal misali, gaskiya a matsayina na mutun nasan iya gwalgwado ina ƙoƙarina inga cewa nazo wato wajen aikin a lokaci duk da dai ka san mutum ajazi ne, ba zaka taɓa iya masa ba. In yau na zo akan lokaci, gobe na zo akan lokaci to ba dai dai ba dai goji biyu ko gatan in sake zuwa akan lokaci. Wata rana za ka ɗan iya samun ka ga an samu ɗan canjin yanayi ko da ace awa ɗaya ne, ko minti goma ne, ko minti ashirin ne, ko minti talatin ne. Duk da yadda ya kasance to haka ba za ka ƙo ce kai kana zuwa aiki a lokaci daidai ko wani lokaci ba. Kaidai kana ƙoƙarin iya gwargwadon ka ka ga cewa eh kai ma tunda ma'aikaci ne kuma ana biyan ka, ka yi ƙoƙari ka je lokaci a wajen aiki akan lokaci daidai. Zuwa lokacin aiki akan lokaci daidai yana daga cikin ƙa'idodin kowace ma'aikata in ba ko na manta ba. To don haka ya kamata ace mu dunga zuwa aiki a lokaci daidai. Ni ina iya ƙoƙari na in zo aiki akan lokaci daidai.

Kana kunna Bluetooth kullum? Gaskiya ba a kullum yaumin nike amfani da Bluetooth ina ba, se idan lokaci ya wata asalin warranty yin amfani da Bluetooth shine nake kunna Bluetooth. So da yawa in ka ga na wata asalin kunna Bluetooth in wayana so wata ƙila ina tuƙi ne ina cikin mota. So da yawa nakan yi ƙoƙari in shiga da dan wajenjen saban abu mota ko dan waƙa na ko ɗan wani ɗan audio recording wanda nan so ace ina cikin motar ina tafiya, ina tuƙi ina ɗan sauraren sa. So a lokacin da na shiga motan gaskiya ina kunna Bluetooth amma kuma ko san yanda yanayin duniyar nan take da ita ma ƙaran kanta ita Najeriya nan. Gaskiya ba ko yaushe bane talaka, kamar kamana zai iya asalin kunna Bluetooth ko ya yi amfani da mota. Amma ni kam bikar da idan na samu dama zan fita da mota. To ina tabbatar maku da nakan kunna Bluetooth ɗina ko kuma ranan da yayi warranty in akwai wani abun da zan yi da Bluetooth to nakan kunna Bluetooth amma in ba haka ba, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. In kuwa maganar kunna Bluetooth kullum ne to gaskiya sai dai wai idan ina cikin mota ko ace ina nan wannan satin very, very engage ko wannan watan ina nan very engage da dole ne sai na dinga wasan asalin amfani da mota. To in dai ina amfani da mota ne ina fita ina shiga wurare yin wasu abubuwa to gaskiya kunna Bluetooth zan iya ce maka kullum ne. Amma amma tunda ba kullum bane nake shiga mota to gaskiya kunna Bluetooth ɗina ba kullum bane sai dai ko wata abun da wani abu ya taso. To in wani abu ya taso zan kunna Bluetooth ko ina mota ko bana mota.

Wane irin tufafi ka fi so? Gaskiya, ni na fi son tufafi wa'inda ba su da nauyi. Tufafi wa'inda they are easy to wear kuma they are easy to wash. Kuma tufafin da zan iya amfani da shi, zan iya in shiga ko ina da ina. Tufafin da zan iya sa in shiga wurin da akwai manya, tufafin da zan iya sa in shiga gurin da akwai ƙanana, tufafin da idan na sa zan iya yin ibada na, tufafin da idan na sa tsararci na ba a buɗe yake ba, tufafin da idan na sa ba zan ɗauki wani nauyi a jikina ba, tufafin da idan na sa ba za a ƙasƙantar da ni ba, tufafin da idan na sa zai yi min kyau a jiki. Ni gaskiya irin tufafin da nake sawa ba kowa ne yake son irin tufafina ba. Didda ni mutum ne wanda ban damu da abun da wato mutane zasu faɗa a kaina ba ko kuma ban damu da yin abu dan saboda lokacin a lna salanshi ba kaman ace ko maybe yanzu ana sallan sa wannan irin riga ko wannan tufafi sai ni ma in nace sai dole, dole na nemi irin wannan tufafi, ni ma na sa to ni ba irin wannan mutumin ba ne. Ni mutum ne wanda nake siyan tufafi saboda ina son in sa su ko kuma saboda in ce ya kwantata mun a cikin rai na ga wannan tufafi, eh ya yi min kyau. Kuma a gaskiya na fi son shirt da ɗan wando wato ma shirt ya kasance ko sleeveless ne ko long sleeve ne ko kuma wani iri ne ko polo ne ko me ne, duk dai ko wane iri na fi son irin waɗannan riguna su fi mun ɗaɗin sha'ani they are easy to remove, easy to wear, easy to wash, easy. An samu ɗan polo ɗinka, ɗan polo ɗinka da wata yar Ralph Lauren chinos ɗinka, an samu wata yar slippers ɗinka ko wata yar moccasin ɗinka de you know all these kind dee. Wani soft dressing kayi ba wani tufafi kake sawa ba mai so tsada ko kuma a'a kai baka. A'a, tufafi dai wanda in ka sa dai ba za ka ƙasƙanta ba kuma ba za'a rena ka ba. Tufafi wanda idan kasa jikin ka a rufe yake kana da sirri zaka iya yin sallah ka zaka iya yin komai. Amma ba wai kaje ka ɗauko wani gajeren wando, ka ɗauko wani ƙaton trainers ka ɗaura, ka ɗauko wani ɗan singlet ka sa, ka sa gilashi kuma wannan ai ba tufafi masu wannan bane na sawa. Amma ka kasance kayi sa tufafi ɗan shirt ɗinka me kyau, ɗan t-shirt ɗinka ne ma shirt ne ko ɗan polo ka ne ko kuma kaɗan nema wata ɗan chinos ɗinka ko ɗan jeans ɗinka ko wata yar joggers ɗinka depending on irin occasion ɗin da za ka je. In za ka je ko biki ne to kai ma ka san irin tufafin da ake sawa zuwa biki. Tufafin da yawancinmu a nan Afirka muke sawa zuwa biki shine kaftani ne ko kuma suit. To idan irin wa'innan wajan ne to dole suma zaka nema masu irin tufafin su da zaka sa ka tafi wannan wajan.

Kana son kallon wata da daddare? To, gaskiya ni ba na kallon wata ko ba na son kallon wata ko wajen ko mara na kallon wata da daddare. Saboda me? Wata ma ni in hat ta fito, -ta fito ta tsaya, gaskiya, tayi sa ni watan asalin mira. Wa mosli lokacin da wata zai tsaya ba, ni with the kind of person da ni nake, ni ba mutum ne da nake tsayawa a waje haddare yayi da har wata zai fito in tsaya ina kallon shi ba. Ni mutumin wadda ina daman zan ce ina da yawan yawa kind of my schedules da irin abubuwan da nake yi with my kind of work ne. Shi dayam ma ko dare wajen na waje na shi asalin shi-shi lokaci ne wanda mutum ya kamata yana gida, yana ɗan hutu ko yana kallo ko yana ɗan yin wani abu wa wajen hutawan shi. Baya wani abun da zai tsaya ina yi a waje da har wata za ta fito ma ina kallonta da daddare. Ban te sani ba ko bayan wannan audio ɗin zan iya in samu wani reason ko wani abu da zai iya sa ni in picking interest na watan asalin kallon wata da daddare. Ɗaya abun da zan iya cewa a kan ma kallon wata da daddare shine ba san shi nake yi ba. Sai dai akwai wasu yaninnika da suke iya taso mu wanda ya kasance mun kaman dole ne in tashi in ni kalli wata ko kuma in ne mi wata. Amma a matsayina na musulmi da irin yanayi na azuminmu da yake zuwa, to shi azumin Hausawa ko musulmi duka mu sani ba a ɗaukan sa sai idan an ga wata. To, idan wannan lokaci ya zo saboda yanayi nakan iya in tsaya a waje tsakan dare saboda ina son kallon wata don in san ko a'a lokacin azumi ya yi ko bai yi ba. Bayan haka kuma still wun wata mun kama azumi an gama zan iya tsayawa cikin dare idan azumi ya kai irin ashirin da takwas ɗinnan zan iya tsaya cikin dare in fara ne man wata. To, irin wa innan kan da rance musu san kallon wata ba. Se de kawai in ce muna niman wata saboda shi dai asalin wato gin shi ƙe abun da asalin validating cewa lokacin yin azumi ya yi ko bai yi ba kuma lokacin da ya kamata a ɗauki azumi ya yi ko kuma lokacin ya yi ba ko kuma lokacin yin sallah ya yi ko lokacin sallah bai yo ba. To, nan dana mai ko indai su ne to bayadda na isa in yi dole ne sai na nemo wata ko kuma sai na so kallon wata. Iya abunda zan iya faɗa kenan yanzu gaskiya. A kan maganan kallon wata da daddare bayan wa, in nan abubuwa biyu da na gaya muku. Toban tsamanin akwai wani dalili da ni kan zai iya sa ni in tsaya da daddare kallon wata ba.